Eh, in an sa citta a abinci ina ci amma gaskiya bana son inga citta sunyi manya-manya a cikin abinci. Na fi son kawai dai in dinga ɗan-jin ƙan-shinshi haka shi yasa gaskiya in ma za a yi cittan kar a sa, kar a sa shi guda-guda haka. Na fi son kaman garin citta akwai wa'yanda suke niƙa shi sosai yayi gari sannan a saka a cikin abinci to haka ya fi daɗi. Ina son in dinga ɗan-jin ƙan-shi ƙan-shinshi haka amma ba wai dai in ci ba saboda wani lokaci, wani lokaci eh idan kaman a miya haka in ka ga citta to mutum zai iya yin tunanin kaman ko nama ne ko wani abu makamanta haka sai kawai mutum ya ci sai ya ji citta. To irin wannan gaskiya na fi son a niƙa shi sosai yayi gari sannan eh zai, zai fi daɗin, zai fi daɗin shiga kuma zai gyara abinci sosai.